Toh nakan wanke kayana kamar duk ranar lahadi haka, da safe ko kuma da yamma. Saboda in samu sauki a yanayin harkoki tunda mun kasance muna da ayyukan da ya kamata mu yi a ko da yaushe. Toh mu kan samu kyakyawan lokaci ne wanda babu takura mu wanke kayan mu.

Ƙwarai ina kulle ƙofa idan zan kwanta domin kulle ƙofar yana da fa'ida da amfani. Na farko dai zaka guje ma ɓarawo, zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali a lokacin duk da ka kulle ƙofa zakai baccinka ba ka tunanin wani abu zai zo ya cutar da kai ko makamantan su. Sannan kuma zafi ya kan iya sa ka buɗe ƙofa amma dai bana buɗe ƙofa gaskiya.

To buri na akan aiki na, shine in samu halak ɗina, in taimaki al'umma da ƴan uwana da addinina, da dukkan wanda ke buƙatar taimako a rayuwar ta duniya, har i zuwa i, ƙiyama ma. Domin samun burin ka halak ɗin ka zai ƙara tabbatar da cewa kai cikakken mutum ne, mai tunani, mai hankali, mai ilimi, mai kuma sanin ya kamata.

Tabbas muna bikin murnar haihuwa, musamman mu kan tara jama'a mu yi addu'a, mu yi ma Allah Ubangiji godiya da ya ba mu ƙaruwa sannan kuma baya ga hakan mu ciyar da 'yan uwa da abokai na aziki duk wanda Allah ya ba ikon halartar wannan guri. Sannan mu kan yanka rago, tinkiya, bakin gwargwado kai har sa, har raƙumi idan Allah ya hore. Duk mu kan yanka shi domin murna ne, kowa kuma da adadin yanayin ƙarhin da Allah ya hore mai ya bashi.

Eh gaskiya ina cin abinci ko wanne bangare na kanci, amma babban abunda nafi son inci a abinci na shine tuwo. Domin ni dan Afirka ne, baƙa fata kuma mutumin Arewa a Najeriya. To haqiƙatul ainihi ina son tuwo sosai musamman yaji gyara. A ɗan gyara miyar shi da nama da manja ko mai. A ɗan gyara shi dai abun da duk yakamata wanda bai da daɗi a bakas sosai. Tabbas ina son tuwo kuma na kan ci shinkafa da sauran abinci dai amma babban abinda nafi so tuwo ne.

Eh, ina amfani da kafar watsa labarai da dama kashi-kashi. Ina amfani da Facebook, Twitter, Instagram, Telegram da WhatsApp da sauran su dai gasu nan da yawa. Sannan mukan ƙoƙarin hada TikTok ma duk mukan ƙoƙarin yaɗa labarai da YouTube duk muna da damar da muke ƙoƙarin yaɗa labarai.

Toh, gurin aikin mu dai gurin aiki ne na talaka. Kaɗan shi mai nema musamman ɗan kasuwa, zai shiga taɓo, ya shiga ruwa, ya shiga rana, ya shiga zafi, ya shiga ina ne, ƙaya, duka sako. Duk mai nema wannan abu ne da yake faruwa da shi musamman a ce ba ma'aikacin ofis ba ko makamantansu. To ka ga ɗan kasuwa ne. Ni don haka ina fuskantar gurare kashi kashi daban daban. In je guri mai kyau, in je guri mara kyau, dukansu nakan je domin neman halak ɗi na. Wannan shi ne.

To! A matsayina na musulmi, ni ko wace rana rana ce mai kyau, dan makan yi ibada, bakin gwargwado kamar yadda Allah ya umarce mu kuma yadda muka samu dama. Amma dai kuma ita kyakkyawar rana ta danganta da ɗabi'arku, da kuma yankinku, da kuma irin yadda kuka dauki al'adarku. To ni a wurina dai rana mafi kyau a cikin mako, ita ce ranan Juma'a. Tabbas ina matuƙar ji da wannan rana ta Juma'a kuma ina bata muhimmanci da mutunta ta a hakika.

Eh a gaskiya nakan ba da ra'ayina kyakkyawa mai kyau a aikina, musamman ga wanda yake buƙatar zuwaye ko kuma irin yin aiki ko kuma sana'a irin tawa. To nakan bashi kyakkyawan fata ne da kuma yanayin yadda in sha Allahu zai ji daɗi. Ko da bayan ba na kusa zai tuna da ni. Hakika, yauwa sannan kuma zan gaya ma gaskiya idan da samu da rashin duka a yanayin aikina.

Eh ina kallon wayata a duk lokacin da na ji wani aiki ya mun sauki wanda bai mun yawa a kaina ba to tabbas nakan ciro wayata in kalla kuma in duba in yi abun da ya kamata da waya. Domin waya ta zama kamar abokiyar firanka ko abokiyar rayuwarka yanzu. Don haka tabbas ba zan iya kayyade so nawa nake duba wayata ba ko kuma nake kallonta. Abu ne wanda yake da wahalar ganewa gaskiya.

Kwarai kuwa ina zama kan, ina zama kan gwiwata sosai kuwa. Don aƙalla na kan zauna akan gwiwata a kowace rana, indai lafiya lafiya. Ai ko ba lafiya lafiya kuma dae, bakin gwargwado gaskiya. Ina zama yakan kai sau hamsin a kowace rana. Tabbas ina zama kan gwiwata sosai sosai. Wannan haka yake.

Lallai nakan ajiye takardun aikina ko kuma abubuwan aikina a guri mai tsaro, mai mahimmanci, mai kyau kamar yadda nake ɓoye jikina ko kamar yadda nake ɓoye kowane sassa ko bangare na jikina domin suna da mahimmanci sosai a gurina. Hakika, takardun aiki kan ai abu ne mai kyau ƙwarai ƙwarai ina basu matukar kulawa.

Eh ya danganta da irin zaman da zanyi. Idan zaman ya kama henna ƙetare ƙafafu na to lafiya ta lau nakan ƙetare su tabbas. In kuma saɓa na haka to ba henna yi ba tabbas ya danganta da irin zaman da zanyi a lokacin da ya kamata tabbas wannan abu ne mai kyau. Nakan zauna ko kuma ƙetare su tabbas eh.

Ya kwarai ina takalma da ɗan dama, ina takalma aƙalla sun kai kala talatin wa inda nake sawa wasu masu ɗan daɗe sakamakon sun ɗan samu matsala ko ya tsinke ko ya huje ko ya fashe ko makamantansu. To nakan tara su in samu lokaci mai kyau in raba ma waɗanda ba su kai ni dama ba waɗanda kuma ba su da su. Tabbas ina saka takalma da yawa.

Tabbas ina son brown colour launi saboda launi ne mai kyau da yake burge ni. Sannan ina son kalan toka, ina son fari, ina son kore kuma ina son kaloli da dama gaskiya amma dai ina son brown colour. Sannan ina son ja, ina son kore, ina son fari, ina son shuɗi duk suna mun kyau.

A'a, ina son wasa gaskiya. Wasu bangare kamar wasa irin mata da miji, wasan ƙwallo, wasan guje guje haka wanda dai ba zai iya baka matsala ba sannan bana son wasan nuna ƙarfi ko wasan da ya kasance ba mai kyau ba. Gudu a keke, mashin da sauran su duk irin waɗannan wasu abubuwa ne na kalan wasa amma ina son wasa sosai.

Ah ina sanya hula gaskiya sosai ma kuwa. Saboda huta, hula tana sa mutum ya ƙara girma, ya ƙara kyau, ta zamu kuma ado ce hula. Sannan za ka fito a mutunci kuma hula tana kare ka daga wasu abubuwa musamman rana, sanyi da sauransu. To ka ga hula ai tana da muhimmanci kuma ya kamata a sata.

Eh to rubutu shi abu ne da ya danganta dan abun da ake nufi da rubutu ya kasance in ka rubuta za a fahimta kuma za a gane. To ka ga shine kyan rubutu. Amma dukkyan rubutun kan ya kasance in ka rubuta ba za a iya karanta wa a fahimci mai kasa ba, ka ga ai ya zama rubutu mara kyau kenan. To gaskiya bakin gwargwado na yi rubutuna ina sa ran in sha Allah kowa zai iya ganewa kuma zai fahimta. To ka ga rubutuna yana da kyau kenan.

Kwarai ina amfani da ruwan rijiya fiye da kowane ruwa domin da shi nake sha, in yi wanka, in ci abinci, in yi abinci. Duk wata tsafta dai shafi na ruwa tabbas ruwan rijiya abu ne da nake amfani da shi a koda yaushe. Ina amfani da shi sosai sosai dan wasu ruwa kamar da sauransu to nakan dan samesu ne lokaci bayan lokaci.

Eh, a danginmu gaskiya muna da yawa. Don aƙalla yanzu danginmu za mu iya kaiwa mu ɗari huɗu danginmu ke nan. Ba shakka muna da yawa. Allah ya azirtamu da tarin yawan al'umma. Muna da yawa. Danginmu muna da yawa gaskiya. Amma a gidanmu, mun kai yanzu mu ashirin ne da ɗaya mu duka.

Gaskiya wayata ina amfani da shi. Ba zan iya cewa ga adadi ba amma dai tabbas ina amfani da wayata a duk lokacin da ya kasance. Tana hannuna kuma ba na wani aiki ko kuma wani uziri bai hana ni ba. To tabbas ita ce abokiyar da nake ciro wa. Taba in bude in yi amfani da ita. Domin tabbas waya ta zama kamar abokiyar rayuwa ce, kuma ma abokiyar rayuwa ce yanzu gaskiya.

Ƙwarai ina son kallon wata da daddare domin abun yana mun kyau. Idan na kalli wata da daddare nakan ji daɗi kuma nakan ji abun yayi mun armashi. Domin in ka kalli wata za ka ga abun yayi kyau ga taurari ka kalli sama da sauransu kuma za ka ga gari yayi haske fa yau ko ina gunin burgewa. Tabbas.

Kwarai ina sabunta shirye-shirye na sa na kwamfuta. Tabbas, na kan nakan sabunta su domin sabunta su ɗin yana taimaka min. Amfanin da nake yi da ita ya kasance ya yi min sauri kuma ya ba ni haɗin kai ba tare da wani ciwon kai ko damuwa ba. Tabbas nakan sabunta su a koda yaushe kuma lokaci bayan lokaci nakan yi ƙoƙarin haka. Bana ɓata lokaci wajen sabuntawa.

Eh, a duk lokacin da na ji damuwa ta kama ni, na kan yi alwala in yi sallah raka'a biyu in roki Allah kuma Allah na ba ni mafita sosai sosai. Sannan na kan yi haƙuri a kowane yanayi ban cika nuna damuwa ta ba, dan na san ba kowa zai ma maganin damuwarka ba. Don haka wannan shi ne babban abin da na fi yi.

Eh nakan ajiye fotunan wayata a Google Drive domin nan yana da safe ko da na canza waya. Ba a galadi ba domin Google Drive yafi galadi muhimmanci a wurinka. Don haka nakan yi ƙoƙarin kai su wannan guri wanda kuma na san bai da wani muhimmanci sosai to nakan anji shi ɗan temporary ne a cikin galadi ɗin wayana.

Dangantakar mu da maƙota lallai abu ne gwanin ban sha'awa mai burge wa. Dan mu da maƙotan mu mun zama tamkar gida ɗaya. Muna zumunci, muna gaisawa, muna zuwa in abi ya kama mu zasu zo zamu zo. Zamu je masu. Domin haka su yan'uwan mu, ai maƙotan mu ai sun zama 'yan uwan mu kawai. Muna zama na mutunci da mutuntawa, ba kin gurgudu.

A'a ina share ƙura duk lokacin da naga ƙura ta yi ko kuma ta kama na kan share ƙura in kakkaɓe ko ina Sannan kuma bana wasa da tsafta domin ita ƙura ta kasance ƙazanta to don haka ina ƙoƙari a ka kore dukkan wata ƙazanta. Wannan shi ne kuma ƙura kaga datti ne.

Naman rago ko tinkiya sai na akuya. Ina son wannan naman domin nama ne mai daɗi kuma mai inganci, mai ƙara lafiya. Ba ya baka duk wata illa da ake tunani. Don haka ina son naman rago, tinkiya da akuya. Nama ne da yake da daɗi ko a miya ko a suya ko a gashi. Duk yadda aka yi da shi, nama ne mai daɗi inda an iya gyara shi ƙwarai.

Sosai ma kuwa ina son zama kusa da taga musamman lokacin zafi. Domin in na zauna kusa da taga abin yana da yawa kuma yana da daɗi. Na farko zan sha iska kuma zan ga wanda dizze gitta a gefen tagar ƙwarai hakan yana mun kyau kuma ina jin daɗin zama kusa da taga sosai gaskiya. Tabbas na kan yi abu mai kyau in ina kusa da taga.

A'a nakan motsa jiki gaskiya, bakin lokaci duk lokacin da na samu dama. Amma kullun, kullun nakan motsa jikina sosai yadda ya kamata. Indai na samu dama da lokaci kam, ai abu ne mai kyau motsa jiki. Domin ba a wasa da motsa jiki. Hakan yana taimakama lafiyar jikinka ka samu saukin wasu abubuwa kamar ganda da kasala.

Kwarai abin da yake bani kwarin gwiwa a aikina shine lokaci da kuma lafiya. Tabbas inna tuna ina da wa'inan to tabbas nakan dage in bada himma in yi aiki. Domin wata rana za'a waye gari ba zan yi ba ko kuma ba zan iya ba. To don haka tabbas nakan bada himma a wajen yin aiki.

Eh gaskiya, na fi son zama a kan kujera. Amma in na gaji, to na kamso in zauna a kan tabarma domin in miƙe ƙafafuna inji daɗi sosai sosai. Amma ina son zama a kan kujera kamar sarki. Domin zama a kan kujera, zaka ɗan ji jikinka ya relax, ya ɗanku, huta ka abun nan. Amma in ka zauna a kan tabarma to shima yana taimako.

To, yadda nake tafiya zuwa gurare ya danganta da yanayin inda zanje din. Idan guri ne da zanje a ƙasa to kagai nakan taka da ƙafata. In kuma guri ne na keke nakan je a keke. In kuma na mota ne nakan je a mota. Haka zalika na mashin nakan je a mashin. In kuma na jirgi ne to shima kagai hei dai a jirgi. Amma dai na fi mo ƙoƙarin tafiye-tafiye da ƙafa.

Eh nakan yi amfani da mataimakin murya amma dai ba cikayi ba gaskiya. Domin murya ta ita ce murya ta. Mataimakin murya kuma wannan ya zama wani abu daban yauwa. Amma dai ban cika amfani da mataimakin murya ba ko kuma wata murya wadda ba tawa ba. Wannan ita ce murya ta kuma da ita nake amfani a ko da yaushe sosai.

A kasuwa, kan kullum ina zuwa kasuwa. Musamman domin ina nema a kasuwa kuma kasuwa ita ce abun zuwa na sosai sosai. To ka ga ko durrada ban je kasuwa ba ya danganta ko dai wani uziri na dole ko kuma rashin lafiya wanda ba a fata. Amma dai kan kasuwa na kan je kasuwa kullum in dai da rai da lafiya.

Eh ina cin tafarnuwa domin ita tafarnuwa maganin sanyi ce to amma ban cika cin ta a ko da yaushe ba saboda wasu basa son ƙar, basa son warinta. To kaga in kana cin ta kuma kana mu'amala da mutane zaka iya ka cutar da wani. To kuma ni bana son cutar da kowa gaskiya. Don haka ina cin tafarnuwa amma ba ko dai yaushe ba.

Ƙwarai ina kwana a gado wani zubun kuma ina kwana a ƙasa. Duka babu wanda bana yi, amma kwana a gado yana da daɗi kuma yana danganta da lokacin da ka samu a wajen kwanciyar. Don wani lokacin ma har a tsaye za ka iya ka kwana. Ya danganta da yanayin kwanciyar da kuma inda katsinci kanka a kwanciyar. Amma kwanciya tana da daɗi a gado.

Ah sosai. Ina son tufafi, riga da wando, jamfa da hula da takalmi domin suna mun kyau kuma suna sa in ji dukkan kamala da mutunci a jikina. Amma bana son kaya in guntaye ko sauransu. To ka ga jamfa kam ko don maganin sanyi da kuma sauransu, duk inda zaka shiga zaka shiga a mutunci da ƙima da kamala.

Ina bin ƙa'idojin aiki sosai ma kuwa, domin sai da na yi alƙawari zan yi amfani zan kuma bi ƙa'idojin aiki. Don haka bin ƙa'idojin aiki ina bin su sosai sosai don ina biyayya a ƙa'ida domin kamar yadd ban so a shiga tawa to nima ban son in shiga ƙa'idar wani. Tabbas ina bin ƙa'ida aiki bakin gwargwado.

Eh ƙwarai, ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Ina sa antivirus da sauransu, in kuma gyaggyara duk wani abu da na ga zai iya ba wayata matsala. Nakan ƙoƙarin kiyaye shi domin gudun asara da gudun lalacewar wani abu ko kuma rashin amfani a lokacin da ya dace. Tabbas, ina ƙoƙarin ba wayata kariya daga kowace irin ƙwayar cuta.

Mm toh, ina kokarin gina dangantakata da kasuwanci na. Suka sance abu mai kyau, domin dangantaka abu ne da yake da muhimmanci. Haka zalika kasuwanci shima abu ne mai muhimmanci. To dukkansu ina basu lokaci kuma ina mutunta su a tare. Kuma ɗaya baya hana in bar ɗaya, domin abu ne mai kyau tabbas.

Kwarai ina sa turare kullum. Matsawar na yi wanka tonakan sa turare. Domin turare abu ne da yake da kyau, yake da muhimmanci kuma yana da daɗi. Zaka shiga ko ina gwanin ƙanshi kuma zaka shiga mutane a mutunci kuma zaka ji daɗi kuma duk wanda kaje bazai na kallon sakarai ko ƙazami ba. Don haka ina sa turare sosai kuma ina son shi.

Nakan taimaki mutane haƙiƙa idan suna da buƙatar taimako, wanda kuma nake da hali a kan shi, musamman kamar abinci, ruwan sha, ɗaukar nauyi ko kuma sauƙaƙa ma mutane ta wani hanya, kamar abin hawa da sauransu. Haka zalika in taimako na rashin lafiya ya kama, in inada hali na sayan magani, nakan taimaka mutum.

Ina amfani da waya ne Android, kiran Infinix Smart Hot 60i. Wannan ita ce wayan da nake amfani da shi domin ina son in tsan sauƙaka makaina wasu abubuwa. Amma na kan yi amfani da Tecno to amma dai yanzu wayana na A nuna shine Infinix Smart 9 Hot i Smart.

A'a gaskiya na fi son fanka fiye da AC. Domin fanka idan tana juyawa tana min maganin sauro ko makamantansu. Haka zalika wata ƙura zaka samu sauki. Saɓanin AC, shi AC kaga iskan shi yana iya shiga har jikin ɓargo jikinka amma i fanka kan na ga dama ina gaji da ita in kashe kuma in samu sauƙin sanyan.

Sosai ma kuwa na kan cire takalma a duk sanda na zo gida ko kuma wani guri mai muhimmanci a gurina. Domin cire takalman yana nuna cewa tsafta kuma da tarbiyya. Eh tabbas na kan cire shi musamman zan shiga ɗaki ko ina shiga wani guri da yake da kyau ko muhimmanci domin tsaftacewa.

Eh gaskiya unguwar mu unguwa ce sabuwar anguwa. Akwai natsuwa, akwai ƙarancin surutu da hayaniya da ƙarancin injina sannan kuma da ƙarancin population na mutane ko abin hawa da sauƙin ƙararraki waƴanda sukan iya baka damuwa ko ka ji gajiya.

Ehh gaskiya ina son kayan daki sosai sosai, musamman kujera irin three seater ko two seater ko kuma irin kujerar na dining na cin abinci ko kuma irin ɗan tebur din nan da sauransu ne musamman irin su gado su wardrobe da sauransu gurin ajiye ajiye suna min kyau gaskiya.

Eh, idan cin mamannifar tallace-tallace tabbas. Domin hakan yana mun kyau kuma ina yi nema idan na samu dama, in tallata ko nawa ko na wani abokina ko dan uwana ko kuma maƙocina ko kuma wanda naga abu mai kyau wanda zai amfanan da al'umma.

Eh gaskiya ina son yanayin sanyi sosai sosai. Saboda yanayin sanyi yanayi ne mai daɗi kuma yanayi ne mai kyau. Domin yanayin sanyi baya da takura, idon ta zafi da sauransu. Don haka ina son yanayin sanyi gaskiya sosai.